Kun yi tambaya cewa kana shan magani kullum, to ba zan ce eh ba ba zan ce a'a ba. It depends. Magani ba a shan shi haka kawai ba tare da likita ya ce ka sha magani ba. Babu yanda za ka yi ka zama na kawai kullum ka yi shan magani ka ke yi. Ba ka da wani prescription, ba ka da wani bayani akan magani kawai sai ka hau shan magani. Abin ba haka yake aiki ba. Dole idan za ka sha magani kullum sai in likita ne ya ce ka sha magani. Ya ce kamar misali in ka je ka ce kanka yana ciwo, za a ɗauko maganin ciwon kai a ba ka. Za a ce ma to za ka sha biyu da safe, za ka sha biyu da rana, za ka sha biyu da daddare. Sannan ana so ka sha na kwana uku ne ko na kwana huɗu ko kuma na sati. Amma babu yanda za a yi ka kasance cewa kawai kullum kana shan magani kuma ka samu kanka cikin masu lafiya. Shi shan maganin yana da advantage yana da disadvantage. To idan kana shan magani kullum ba tare da cikakken bayanin likita ba, za ka iya zuwa ka sha magani ko akai lokacin da za ka samu problem wanda shi ma likitan sai ya zo ya yi daƙyar kafin a iya shawo kan matsala. So shan magani ba a shan magani kullum. Babu yanda za ka yi ka zama kana shan magani kullum. Ba ka da birki kawai sai dai ka tashi shan magani. Dole magani in za ka sha sai tare da bayani ko kuma tare da ƙa'ida ko kuma da bayanin yanda likita ya ce yana so ka sha ne kafin nan ka sha. Kuma duka magani ba zai kasance kullum ba sai dai ya kasance akwai lokaci. Za a ce ma ka sha na sati ko ka sha na sati biyu ko ka sha na sati uku ko ka sha na sati huɗu ko kuma ka sha na wata ɗaya. Amma ba za a taɓa cewa ka dinga shan magani kullum barkatai baya yuwa. Dole magani yana da lokaci, yana da kuma ƙa'ida, yana da kuma ƙayyadaddan lokaci da za ka sha. Ba zai kasance kawai ka tashi sha, ka tashi sha, ka tashi sha a'a ba haka abin yake ba. Dole ya kasance akwai ƙa'ida. So don haka amsana a taƙaice shine a'a ba na shan magani kullum. Ina shan magani ne based on yanda likita ya ce mun, based on yanda likita ya mun bayani, based on yadda likita ya bani ƙayyadaddan lokaci. Ba wai kawai ina sha bane anyhow in ta sha ciwa bari in tsaya ba ba tare da likita ba. Don zai iya ja mun wani ciwon daban wanda ya fi ma wanda nake fama da shi don shan maganin. Don haka amsata ita ce a'a ba na shan magani kullum sai in likita ne ya ce mun in sha. Kuma in ya sha ɗin yakan faɗa mun ga lokacin da zan sha ga kuma iya zuwa ranar da zan sha. So wannan bayani na shine a taƙaice na gode.

Wannan tambayar da kuka yi kake tafa? To tafa wane iri? Tafa wanda ake tafawa da hannu ake yin tafi a haɗa da hannu, a haɗa da hannun hagu da hannun dama ayi taf, taf, taf, taf shine yanda ake yin tafi wanda na sani. Sai dai ban san wane irin tafa kuke tambaya ba. In dai tafi ne to yanda ake yin tafi shine ka haɗa hannunka guda biyu, na hannu da hagu ka tafa taf, taf, taf ɗaya, biyu, uku zuwa huɗu ya isa haka. Kuma tafi ana yin tafi ne bisa ga yanda mutum yayi abu ko kuma bisa ga wani ƙoƙari ko ƙwazo da wani ɗan adam ya gwada. To sai a ce bari a tafa masa. Ko da a wajen speech ne ko wajen meeting ne in ana magana wanda maganar ya fito mai ma'ana ko yayi solving ɗin wani problem to shine ake cewa wane yayi ƙoƙari yakamata a ce an tafa masa. Sai a tafa masa ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar haka shikenan ya isa. So wannan tafi shine abin da na fahimta ake yi. Tafi kuma ana yi ne ga duk abin da ya birge ko abu mai muhimmanci ko abin da ya kamata a ce an yi ko wani solution da mutum ya nemo wanda anjima ana nema ba a samu ba. Don aka samu wannan solution ɗin shine ake tafa masa taf, taf, taf, taf. Wannan bayani shine a, da kai ce.

Eh, ina shaƙatawa sosai ma kuwa. Yanda nake shaƙatawa lokacin hutu kuwa shine nakan tattara abokanai na ko nakan tattara iyali na mu fita muje mu shaƙata, mu wataya a irin wajen hutu haka. Mukan tafi gidajen cin abinci ko mukan tafi otal otal haka ko mukan tambayi, mu kan tafi wajen kallon yanayi. Za kaje ka ga yanayin yanda yake, irin waje da ake samun swimming pool, ake samun namun daji. Kaman mu anan Bauchi muna da Yankari Game Reserve. So Yankari Game Reserve dinnan waje ne da kake kallon gandun daji. Zaka kalli namomin daji da yawa haka wanda, wanda zasu kayatar da kai, zasu sa ma farin ciki, zasu sa ma jin dadi ganin su. So mukan tafi ne da iyalai na da kuma abokanai na da dai mutane da dama wanda zamuje haka muyi wanka, mu kalli namun daji. Akwai sukura, akwai zaki, akwai damisa, akwai dila, akwai jakin dawa, akwai su dai dasu nan iri iri wa'innan namun daji din da ake samu. Zaka gansu da yawa kala kala iri iri haka zaka gansu. So mukan je mu, sarara, mu shaƙata, mu wataya a irin wannan wajan.

Yaya kake inganta aikinku? Eh muna inganta aiki sosai. Sabila da duk wani abu da ka ga an karɓe shi ko an buƙace shi dole sai ya zama na inka inganta shi. In baka inganta shi ba babu yanda za a yi mutane su yi sha'awa ko kuma su ji suna son su yi su yi tu'ammali da wannan abun. So a shawarce shine inganta abu da gyara shi da kyautata shi da mishi abin da ya kamata shi yake jawo wa ya zama na an karɓi abin ka. Amma in har baka inganta ba ko da mutumin da ya zo ya ka karɓa ko suka zo suka sassaya misali babu yanda za a yi su sake dawowa. Ba za su dawo ba gaskiya. So dole in kana so a inganta ma abu, a saya ma abu ko a ci gaba da kula ma abu dole sai ya zama na in kana inganta shi, kana gyara shi, kana kyautata shi, kana masa abin da ya kamata. Muddin ba tare da ka inganta abu ba ko ka kyautata shi to babu fa yanda za a yi a karɓa ma abu. Dole sai in ya zama na kana ingantawa, kana gyarawa, kana kyautata shi, kana masa abin da ya dace. Shi ne zai zama na an zo an karɓe shi ko an yabe shi. Ah muddin baka yi wa'innan abubuwa da na lissafo to babu yanda za a yi ma bukata abun ko masu yin amfani da abun suna yi. Kaman yanzu yanda nake voice ɗin nan ah in ba dadun na inganta shi ba kuma ba za ku karɓe shi ba ko ba za ku so ku yi amfani da shi ba. To amma ingantashin da nake yi shi ne yake sawa ku ji kuna son abun kuma kuma zai muku amfani. Sannan ya kamata mu dinga karɓan bayanan wannan da yake. To shi ya sa nake iya bakin ƙoƙari na wajen na ga na inganta ah bayanai na akan topic ɗin da kuka tambaye ni kuma na duba quality na abun ya zama na yana da quality sosai, yana da inganci ke nan kafin nan. Inda ace ina yin babu inganci ɗin kuma ba za ku ji daɗi ba ko maybe da sai dai kuyi disqualifying dina ku ce wannan abin da muke bukata ba shi yayi ba. Amma ah s sabila da ingantashi da nake yi shi ya sa kuma kuke karɓa, kuke kuma jin daɗin aikina na tabbata. So a takaice wannan ingantawa yana ɗaya daga cikin ginshiƙan yin kowane irin abu. Idan baka inganta abin ka babu wanda zai kula ma shi. Amma idan kana ingantawa duka jama'a za su kula ma shi. Za su zo suna ƙaunan abun, za su so suna son su yi mu'amali da abu. To wannan bayani da nayi shine a takaice akan inganci da kuma yanda ake inganta abu. Na gode.

Eh, ƙwarai kuwa da gaske ina iya rera waƙa. Waƙa abu ne na nishaɗantarwa. Waƙa abu ne da yake buƙatan ah basira, ƙwarewa da kuma ƙirƙira. To waƙa suna nan kala kala daga cikin guda ɗaya, barima in ɗan raira muku guda ɗaya ku ji irin yanda take. Ina sonki na yabada halinki kyan jiki da surarki sahiba da hannunki kibar ruwa. Ina sonki na yabada halinki kyan jiki da surarki sahiba da hannunki kibar ruwa. So kun ji yanda na rera waƙa na. Na tabbata wannan waƙa da ta muku daɗi sabila da waƙa ne na soyayya. So nakan iya rera waƙa wannan example ne guda ɗaya da na baku. Kuma ah inda a ce ma muryan a studio zan yi da muryan akwai na'ura na tantancewa da tsara shi da kuma kyautata shi. So inda a studio ne za ku ji yanda zai fito da zaki, zai fito da armashi, zai fito da inganci. Za a cire duk wani background noise da kuma wani abun da zai causing dai noise a wajen ko kuma yayi alteration na muryana ko wani abu ana ɗan gyara murya a irin wannan ba recording unlike wannan ba. So ina iya rera waƙa sosai ma. Zan so a ce ma da a tambaya da za ku mun na gaba ko cikin tambayoyin da kuke yi ɗin, ku fito mun wani tambaya da cewa in rera muku waƙa ko da kala biyu ne haka ko kala uku da za ku ji waƙa mai santi, mai daɗi, mai kwantar da hankali, mai sa natsuwa, mai sa jin daɗi. Wanda idan na kara, idan na rera waƙan nan za ku ji kuma kun gamsu, kun yarda cewa "Eh wannan fa yana ƙoƙari sosai wajen rera waƙan sannan." To kuma za ku yi farin ciki za ku kuma yi alfahari da waƙan da na yi. Ina fatan haka in sha Allahu daku ba ni wannan dama. Na iya rera waƙa, ina ƙoƙarin rera waƙa, ina yin iya bakin ƙoƙari na daidai gwargwado wajen ganin cewa na rera waƙa kuma waƙan ta samu karɓuwa. Waƙa ce mai daɗi, waƙa ce mai inganci, waƙa ce mai ma'ana ba kuma waƙa irin na mahaukata ba kawai wanda zan tasakawa ne ina yi kuma "any how." So ina ƙoƙari sosai gaskiya ina iya rera waƙa sosai sosai. So wannan bayani shine a takaice da fatan na ba ku amsa na da kuke buƙata cewa kana iya rera waƙa. Ni kuma na ce "Eh ina iya rera waƙa." har ma kuma na baku example guda ɗaya. Na gode.

Eh, wannan tambayar da kuka yi, ya kake haduwa da abokan ciniki? Eh, muna haduwa da abokan ciniki wajen kasuwanci. Abin da yake faruwa muke haduwa da abokan ciniki kuwa shine quality da quantity da kuma kyau na kaya shine yake sa mu haɗu da abokan ciniki. Idan ba ka da quality ko ba ka da quantity mai kyau bari zama na musamman ma dai quality in short sabida a kowane lokaci quality shine yake identifying na kaya. Quality shine yake nuna cewa eh wannan abu business dinsa yana yi ne da gaske. Wannan a business dinsa yana yin abin da ya dace ne. Ba kawai za ka sa kaya ko kuma za ka yi supply ɗin kaya ko za ka sa a haɗa kaya wanda ba yi da inganci kuma quantity sa ba yi da yawa ba maybe kuma kuɗin ya kasance na da yawa. Idan har kana so ka ke haduwa da abokan ciniki ya kamata ka inganta kayanka ko ka inganta product ɗinka. Ya zama na duk abin da za ka yi, ka yi abu ne mai matuƙar muhimmanci, ka yi abu ne mai matuƙar kyau, ka yi abu ne wanda ya dace wanda kuma ya kamata. Ba ra ka yi abu kawai na son ranka ba ko ka yi abu na ganin damanka ko ka yi abu yanda bai dace ba. A'a, ya kamata idan za ka yi abu ya kasance kana yin abu ne mai kyau, mai quality, mai inganci, mai abubuwa da kyau na value shine zai zamana kana samun abokan ciniki. Muddin ba ka kintsa abunka, ba ka packaging ɗinsa yanda ya kamata to ba za ka taɓa samun abokan ciniki ba. Indai har kana so ka samu abokan ciniki to dole ne fa ya kasance, ah, abokan cinikin suna jin daɗin kayan suna kuma kallon mutunci da kuma darajan kayan. Idan ba su a haka ba zai taɓa yiwuwa su so abunka ba ko su so wani abu makusancin haka. So shi ya sa muke iya bakin ƙoƙarinmu wajen kiyayewa da kuma kyautata dokoki na yanda ya zamana ka yi abunka nan mai inganci don ya zamana ka haɗu da abokanai ciniki su zo suna roshin a wajenka suna saya. So ni dai hanyar da nake bi ke nan nake haduwa da abokanai cinikina shine ta wajen inganta kayana, ta wajen gyara kayana, ta wajen packaging ɗin kayana, ta wajen ingancin kayana, ta wajen yanda duk wanda ya saya na farko to in ya je ya yi amfani da abun sai ya dawo ya ce eh, ya ji daɗin abun nan a ƙara masa kuma shi ma sai ya je ya gaya ma wani abokinsa cewa a waje ka za fa ana samun kaya mai kyau wanda kai ma ya kamata ace ka zo ka saya. So nan bayani shine a taƙaice yanda nake haduwa da abokanai cinikina ke nan. Na gode, na gode, na gode.

To, wannan tambaya da kuka yi, yaya kake tsara ayyukan da suka fi mahimmanci? Eh, a kaman yadda na muku bayani a baya, ina tsara ayyuka ne ko ina inganta abubuwa na wajen, yanda ake buƙatansu. So, yadda ake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci kuma, shine za ka zauna a ka ga me ya dace ka yi a kan wannan aikin ko ka ga me ya dace ka yi masu muhimmanci game da wannan aikin ko game da wannan abun. Ko taro ne ko ciniki ne ko saida kaya ne ko wani abu ne ko me wani irin ayyuka ne. Ana tsara su ne best on mutuncin su best on muhimmancin su. To ni yanda nake bi na tsara ke nan, nakan dauki paper da biro, na zauna, na yi analysis a kai na kuma duba ga abun da ya kamata, ga abun da ya kamata kaza ne zuwa kaza. Ya kamata na yi kaza ko ya kamata na ƙara kaza. Ga yanda ya kamata na rage kaza. Ga yanda ya kamata na yi kaza. So haka nake natsuwa. Duk nakan zauna ne na natsu masa na ɓata lokacina sosai wajen ganin na tsara su. Na tsara ayyukan yanda za suyi kyau, za suyi ma'ana, za suyi amfani. Yanda kowa idan ya ga yanda na tsara ayyukan zai yaba su. Yauwa. So abin da nake amfani da shi shine zan ɗauko biro da paper in ce abu kaza ne ya dace a yi abu kaza, abu kaza ne ya dace a yi abu kaza, abu kaza ne ya dace a yi abu kaza. Haka dai zan tsattsara shi in rubuta shi, in yi draft ɗin shi mai kyau in sake bi kuma baya in nana ta. In duba inga wannan ya kamata a cire, ya kamata wannan a saka, ya kamata a ƙara kaza, ya kamata a rage kaza. To haka nake natsuwa, in tsattsara shi, in duba shi, in kikkinsa shi, in tsara shi yanda ayyukan zai fito mai muhimmanci, mai kyan gaske. Amma kawai ba za ka zo kana yin abu any how ba. Kana ɗaukan abu any how, kana yin abun da bai kamata ba. Wajen ganin cewa kuma wannan abun yana da muhimmanci. Duk abu da aka ce ma yana da muhimmanci. Ana so ka bayar da hankali da natsuwan ka kashi ɗari cikin ɗari ne a kai. Bara ka yi kawai ka yi shi aikin je ka na yi ka ba, ko aikin da zai zama na kawai an yi an je an dawo wanda muhimmancinsa ko rashin kyautattuwan sa zai fito fili. Ba haka ake so ba. Duk abu ana so ka tsara shi ne yanda muhimmancin sa zai fito, yanda kyautattuwan sa zai fito, yanda abun da ya kamata a yi abun domin sa zai fito, zai kuma inganta a kan haka. Don haka wannan bayani shine a takaice yanda nake tsara abubuwa na masu muhimmanci ke nan. Allah ya saka muku da alheri. Na gode, na gode.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo sosai ma. Ai yanar gizo da ta zo ba ƙaramin taimaka mana tayi ba, sabida da through yanar gizo muke ajiye abubuwa masu muhimmanci, muke yin backup na abubuwa, mukan ajiye abubuwa da yawa a yanar gizo. Musamman akwai Google, akwai iCloud, akwai, ah, Drive, akwai backup, akwai dai abubuwa da yawa wanda zaka ajiye su a yanar gizo. Wanda kuma idan ba wani tsautsayi bane ya zo ko kuma yakawo wani tsautsayi da hackers, sabila da akwai hackers. Tunda abu na internet, abu na yanar gizo ai ilimi ne, ilimi ne da kuma fahimtar abu. So akwai hackers wanda su, dai are addicted to kawai su cuce mutum ko su yi abun da bai kamata ba. Amma mu fa kullum yada ayi mu tsare mutuncin mu, yadda ayi mu inganta tsaron internet, ya kuma za'ayi mu kyautata mu'amalan mu da wa'innan kamfanoni din shine. Ba burin mu muce yanda zamuyi mu bata su ba ko yanda zamuyi mu lalata musu abun, a'a. Wannan ba shi bane aims and objectives din mu. Aims and objectives mu shine yadda ayi mu kyautata abun, yadda ayi mu amfani da shi kuma wasu masu amfani da shi. Haka ina amfani da, ah, ajiya a yanar gizo sosai kamar su hotuna na, su wasu bayanan sirri na da wasu dai abubuwa masu matuƙar muhimmanci wanda nasan in na rasa shi zanji babu daɗi ko kuma zan rasa wani ɓangare na rayuwa na ko bangaren da yake tattare da ni. So nakan je na ajiye shi a yanar gizo sabila da yanar gizo baya amantuwa, yanar gizo baya batar ma da abu, yanar gizo baya lalata ma abu. Amma in kai ne da kanka ka ajiye fa, zai iya bata ko gobara ko wani abu dai makamancin haka disaster da zai iya faruwa da shi wanda zai jawo ka rasa wannan abun ko kayi asara na wannan abu. Amma muddin ka ajiye shine a yanar gizo to shi fa shi kenan yana nan. Ko da bayan shekara ɗari ne ko bayan shekara goma ne, idan ka dawo zaka samu wannan abun yana nan. Yana nan a ajiye a yanda ka ajiye shi, a yanda ka kintsa shi ka tura shi, a yanda ka tabbatar da cewa ka bar shi, haka da ka zo ka same shi tare da ingancin sa yana nan zama daramdam. Tunda ba a wajen da zai bata ka ajiye ba. Ka ajiye shine a yanar gizo yanda ko da yaushe ka zo buƙatan sa ko ka zo kake neman sa muddin ka san address ko kuma inda ka ajiye ɗin, zaka shiga ka sa password ɗinka ka ɗauko wannan ajiyan kan da kayi. To wannan bayani shine a takaice na cewa kana amfani da ajiyar yanar gizo. Eh tabbas ina amfani da ajiyar yanar gizo sosai sosai. Nakan ajiye hotuna, nakan ajiye takadduna, nakan ajiye nambobi na, nakan ajiye address, duk dai wani abu mai muhimmanci wanda nasan idan ya bata zanji zafi ko zan rasa wani abu ko wani bangare nawa zan rasa shi to nakan yi ƙoƙari na shigar da shi yanar gizo, na ajiye shi domin idan na zo neman sa in same shi cikin aminci, cikin kwanciyar hankali da cikin jin daɗi. Tunda babu wajen ajiya da yafi ajiyan yanar gizo. A yanar gizo ne in ka ajiye abu ko bayan shekaru nawa ne ko min jimawa ne idan ka zo zaka same shi. Ba kamar yanda idan kaje ka ajiye a wani waje ko wani abu daban ba. Idan a fili ne ka ajiye zaka iya rasa shi, za'a iya yin gobara, za'a iya sace wa, za'a iya lalata shi, ruwa zai iya taɓa shi. Amma a yanar gizo babu wannan, yanda ka ajiye abunka kana zuwa ka samu abunka. To wannan shine bayani a takaice. Da fatan nayi bayanin yanda kuka buƙata kuma da ku duba wannan bayani nawa don karɓan sa cikin inganci da aminci da jin daɗi da kuma yarda da ku da muka yi da muke ba ku wa'innan ajiyoyi. Na gode, na gode, na gode.

To kun yi tambaya cewa menene lambar ku mai albarka? To lamba ban san wane lamba bane kuke bukata ko kuke, ah, so guda ɗaya. Lamba, lamba mai albarka muna da shi. Akwai lambobi masu albarka bana. Lambar waya na ma lamba ne mai albarka. Lambar gida na ma lamba ne mai albarka. Lambar wajen aikina lamba ne mai albarka. Lambar wajen kasuwanci na duka lamba ne mai albarka. So duk wani ne abu ma da ka ganshi a tattare da ni, ni a wajena mai albarka ne. So da fatan wannan ɗan bayani da na muku a taƙaice, ah, ya gamsar da ku ya kuma ba ku amsa na abin da kuke tambaya ko kuke son sani akai. So duka wa'innan abubuwa dai ni lambobina lambobina ne masu albarka haka suke, ah, kuma ina son su ina jin daɗinsu. Lambobi ne masu albarka. Na gode.

To wannan tambayar da kuka yi, idan na fahimta ka mene ne kayan ciye-ciye da kake fi so? Eh, ina ina son kayan ciye-ciye gaskiya sabila ai abinci abu ne wanda ko faɗan shi a baki abu ne mai kyau. Abu ne wanda zaka ji yanayin yanda aka furta shi ma abu ne mai daɗi, mai sa farin ciki. To kamar a abinci na gargajiya da ke ni bahaushe ne ina son abun da muke ce masa fate ko akan ce masa ah gwate. So gwate dinnan abubuwan da ake haɗa shi ana haɗa shi da tsaki ne ko da shinkafa sannan ana samo alayyahu da yakuwa da albasa da attaruhu da tattasai ake haɗa gwate da shi da gyaɗa da kuma manja ko man gyaɗa. Duka ana amfani da wainnan abubuwan. Idan aka same shi aka haɗa shi in aka maka musamman ace an samu hantan saniya ko hantan rago an yayyanka a ciki an jajjaga shi to idan ka ci ba ƙaramin daɗi yake da shi ba. So ina son wannan abinci na gargajiya namu wato gwate. Sannan bayan shi kuma ina son a mini tuwo, tuwo na semon bita ko tuwo na shinkafa. Sannan a samu miyan kuka. In kun san miyan kuka, miyan kuka yanda ake haɗa miyan kuka akan samu shikaran kansa kukan da kuma ruwa da daddawa da busasshen nama da busasshen kifi. Idan aka haɗa ma miya in ka ci miyan irin daɗin da zaka ji na miyan wayyo! Har santi ma nake yanzu da nake bayanin nan. So ina son wannan. Duka shi ma wannan abinci namu ne irin na gargajiya mai amfani. To bayan shi kuma akwai dambu. Dambun nan shi ma ana haɗa shi da gwate ne. Ai ana haɗa shi da tsaki ne shi ma. Zaka samu su albasan ka su ganyan attaruhu da su ganyan zogale duka sai ka zo ka haɗa shi shi ma da gyaɗa. To yana da matuƙar daɗi. So a abinci kuma na mutane gama gari wanda nake so shine ni masoyin nama ne. Ina son nama dun ni a ciye-ciye na ina son cin nama. Nama yana da matuƙar daɗi sannan ina son kifi ma. Kifi yana da matuƙar daɗi naman kuma kala kala ne. Akwai naman kaza, akwai naman akuya, akwai naman rago, akwai naman saniya. To naman da na fi so na fi son naman rago. Na fi son naman kaza. Duka wainnan namomi ina matuƙar son su ina kuma jin daɗin su ina girmama su ina mutunta su sabila da suna da daɗaɗa. Wainnan sune kaɗan daga cikin kayan ciye-ciye da na fi so kenan.

To wannan tambaya idan na fahimta kana son ya tunatarwa don ayyuka. Eh ina sanya notification, ina sanya tunatarwa a wayana ko a kwamfuta na ko a dai duk wani abun da nake setin alarm wajen tunatarwa don ayyuka. Sabida ai yana taimakawa sosai wajen ya tunasar da kai cewa kana da schedule ko kana da avenue ko kana da wani abu dai mai muhimmanci wanda zakayi. So shi yanayi na tunatarwan ba ƙaramin taimaka mana yake ba gaskiya. Sabida duk abun da kake da shi ko kayi ko za ka yi zai tunasar da kai har ka tuno cewa, eh ina da ba project gaza ko ina da schedule gaza ko ina da abu dai wanda zanyi mai muhimmanci. So nakan sanya tunatarwa don ayyuka, nakan sanya tunatarwa don ya tunatar da ni ina da abu masu muhimmanci ko abun da ya dace wanda zanyi. So ina amfani da tunatarwa sosai ma sosai da sosai kuma duk wanda ma baya amfani da shi zan bashi shawara yana yi. Sabida yana taimakawa kai ɗan adam ne kana da mantuwa amma shi kwamfuta ba, kwamfuta baya mantuwa. Duk wani abu da aka ce ma kwamfuta ne so injinsa an ƙirƙire shi yanda baya mantuwa, baya kuskure. In ka ga yayi kuskure sai in kai ne ka yi kuskuren da kanka. Amma idan ba kai ba ne ka yi kuskuren da kanka shi dai wuya ka ga yayi kuskure. So ina sa kararrawar tunatarwa gaskiya sosai. Don yanzu haka ko da wannan a voice amma da nake muku sanda na shirya masa lokaci wanda duk lokacin idan ya buga ya tunasar da ni sai ya mun kararrawa ya mun ringing yanda zan tuno cewa, eh ina da abun da zanyi ba. Ina da abun da zanyi sabida in zo in kawo contribution dina ma duniyar AI ne ma. So ina sa, ina sanya a tunatarwa sosai ma. Ina sanya kararrawar tunatarwa a wayana, ina sanya kararrawar tunatarwa a cikin laptop dina, ina sanya kararrawar tunatarwa a duk wani abun da nake yi. Kuma nakan sa lokaci ne da kafin abun da zanyi ya kasance da minti biyu ko uku sai na sa. Idan na sa shi kuma lokaci yana yi sai ya tunatar da ni. Idan ya tunatar da ni sai na tashi nayi wa'inan ayyuka gaskiya. So ina yi na ji daɗi sosai. Na gode sosai da sosai. Na gode Allah ya saka da alheri.

Eh wannan tambayar da kuka yi, nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Tafiya da ƙafa nakan iya tafiyan kilomita uku da ƙafa. Zan iya tafiyan kilomita uku da ƙafa. Sabila da wani lokacin ma idan na fita roadwork haka ko jogging wasan motsa jiki de, nakan fita nayi tafiya mai nisa sosai yanda zai taimaka ma lafiyana sosai. Sabila da in baka motsa jikin akwai matsala. Don haka tafiya nakan yi tafiya mai nisa, mai nisan tazara sosai wanda yakan kai kilomita biyu zuwa uku gaskiya. Zan iya tafiya wannan tafiya ɗin da ƙafa ko da sassarfa ko da gudu ko da joggin duk dai wanda ya samu nakan iya yi. Sabila da yiɗin shine zaman lafiyana, yiɗin shine abin da ya kamata, yiɗin shine abin da zai sa in samu jin daɗi da kuma rage ƙiba da kuma rage kitse da kuma cire kasala a tare dani. Don haka shi ya sa nake yin tafiya mai nisa irin wannan don ganin cewa a rana dai na jirkata ko na, na sa jikina dai yayi amfani yanda zan ji daɗin jikina. Ina, ina, ina yin tafiya mai nisa sosai. Ina yin tafiya da ya kai kilomita biyu zuwa uku. Ina iya wannan tafiyan na gode.

Wannan tambayar da kawai wacce biki ka fi so? Hmm bukukuwa da nake so suna nan da yawa, suna nan da tarin yawa sosai sosai. Akwai bikina tun da ni musulmi ne, akwai biki na sallah. Sallah akwai sallar azumi, akwai sallan babban layya, sallan da muke yanka rago kenan ko mu yanka saniya. So wa'inan bukukuwa suna mun daɗi sosai ina kuma son su a cikin raina. Sannan bayan wannan akwai biki na bikina ko bikin iyana ko bikin 'yan uwana haka. Wa'innan bukukuwa nakan ji daɗinsu sosai suma. Sannan akwai kuma biki na sabon shekara haka. Biki na tunawa da wani abu wanda kuka yi. Misali ko tunawa da graduation ɗinku ko tunawa da event dai wanda ya zama ya shige irin wa'innan. Duka ina son wa'innan biki din sosai sosai. Amma dai bikin da na fi so shine bikin sallah. Bikin sallah na ƙarama ko na babba wannan bikin yana matuƙar burge ni, ina son sa sosai. Wannan bayani shine ya takaitce.

Yauwa. To me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Hmm, da farko abin da nake yi, nakan killace kaina, ya zamana inda nake babu ƙura ko kuma shaƙan wani abun da zai cutar da ni. So na biyu kuma nakan nemi magani. Maganin da zan sha, magani kala biyu ne. Akwai maganin mura na gargajiya, akwai kuma magani na synthesis wanda aka ƙirƙira, wanda mutane man made kenan. To maganin da nake amfani da shi na gargajiya, ina amfani da tafarnuwa da citta da kananfari. Wajen in tafasa su, idan na tafasa su sai ina sha. Sannan kuma in tafasa ruwa sai ina steaming. Muna ce mashi sirace. Zaka tafasa ruwa, bayan ka tafasa ruwa sai ka nemi ƙyalle ko wani abu ka lulluɓe kanka, sai ka sa kana shaƙa wannan turiri na ruwan yana hawa jikinka. So yana taimakawa sosai wajen kashe ƙwayoyin cutar mura. Nan da nan in ka yi wannan, ka kuma sha wannan ruwa na tafarnuwa da citta da kaninfari ɗin wanda aka tafasa, in ka sha shi kuma kana yin wannan sirace ɗin, yana, yana maganin mura sosai kuma ni ma da shi nake amfani. Apart from shi na gargajiya kuma akwai na manmade wanda muke sha shi ma kuma yana da taimako sosai gaskiya. Akwai maganin Friton, akwai maganin Suptirin, akwai kuma Procold ko Mixagrip. So waɗannan duka magunguna ne masu inganci wanda suma in na sha yana mun maganin mura. Yana mun maganin mura sosai. Amma dai wancan na gargajiya ɗin shi ma yana da matuƙar fa'ida da kuma alfano. So waɗannan su ne abubuwan da nake, nakan killace kaina, ya zamana ina sa face mask, ya zamana bana shan ƙura, bana kuma shaƙan wani abun da zai cutar da ni ko wani abu makamancin haka. Idan nayi kiyaye wannan dokan, nakan zo in ɗau, na ɗaukan magani. Ina shan magani ɗin. Maganin walau na gargajiya ne ko kuma na mutum wanda ya haɗa. So duka suna da matuƙar muhimmanci amma na gargajiyan nan yana da is very effective, yana da, yana da muhimmanci, yana, yana, yana da amfani sosai wanda in kana so ka gaya ma magani akan lokaci yanda ya kamata to ka yi wannan. Ka yi sirace ɗin na ruwa da ya tafasa, ya sirace ka har zufa daga kana yi sosai. Saboda zafin ruwan yana dukan fuskanka da jikinka yana kuma shiga jikinka sosai. Sannan bayan ka yi sai ka sami tafarnuwa da citta da kananfari tafasasse sai kana shan ruwan. To in sha Allah wannan in ka yi daga ka dena mura. Ni dai abin da nake yi kenan lokacin da na kamu da mura. Ina yi kuma ina kallon fa'idan shi ina warke wa sosai, sosai da sosai. Na gode.

A wannan tambaya da kuka yi na ka fi son shinkafa ko tuwo, na ji daɗin wannan tambaya. Sabila da ni a rayuwana na fi son tuwo gaskiya. Tuwo yana da matuƙar daɗi, tuwo yana da matuƙar amfani, tuwo yana da matuƙar jin daɗi wanda idan ka sa shi a bakinka za ka ji daɗinsa sosai. Kuma za ka ji hankalinka ya kwanta, za ka ji ka sharɓi romo, za ka ji ka dagar gaje sosai. So tuwo ya fi mun shinkafa nisa ba kusa ba. Kaman matana dai tana son shinkafa amma ni kan na fi son tuwo fiye da shinkafa. Me yasa? Ko da yaushe ma na ke ce mata a yi tuwo, ita kuma in na ce mata a yi tuwo sai tana ɓata rai tana cewa ita ta gaji da tuwo. Walni kuma abin da na fi so ke nan tuwo. Sabila da tuwo yana min daɗi, ina samun natsuwa da tuwo, ina jin daɗinsa, ina, ah, samun jin daɗi da farin ciki. Kuma shi dama abinci haka yake. Idan ka ga ka sama, ah, abin da zai sa ka farin ciki shine in ka ci za ka je ka ƙoshi. Amma idan ba ka samu abin da ranka yake so ba sai ka ga ko ka ci ma sai ka ji ba ka ƙoshi ba. So wannan bayani shine a takaice na fi son tuwo fiye da shinkafa. Na gode.

A wannan tambaya da kuka yi kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto. Rahoto kowane iri ne, ko na takarda, ko na zahiri, ko na TV, ko na rediyo, duka babu wanda ban iya gabatarwa ba. Sabida rahoto yana son focusing ne da kuma main topic da kuma in dai ka samu criterion, ya zama na ka bi tsarurruka da duka ake buƙata wajen gabatar da rahoto, to za ka iya gabatarwa. So kuma ni ina da ɗan wannan basic education ɗin na game da maganan yadda ake journalism da kuma yadda ake gabatar da rahoto da dai abubuwa makamancin wannan. So don haka ni nakan iya gabatar da rahoto ba tare da wani tangarɗa ko wani shayi ba. So na iya gabatar da rahoto. Wannan bayani nawa shi ne a taƙaice? Ko an ce a taƙaicen taƙaitawa na amsan da kuka tambaya. Eh, ina iya gabatar da rahoto. Na gode.

To, wannan tambaya da kukai, "N iya nake yanke shawara a aiki?" Eh, ina yanke shawara ne based on experience da kuma abin da na lura game da abin da ake neman shawari din. Idan abin da ake nema mai amfani ne, mai kuma kyau, so nakan yanke shawara mai kyau ne. Idan kuma abun mara kyau ne, nakan zauna na yi tunani wane shawara ne wanda in na yanke ba zai causing problem ba game da wannan shawaran da aka nemi na yanke. So shi ne sai na yanke shawaran. Idan na yanke shawara, yana tafiya daidai da tsari na yanda aka tambaya ko yanda aka buƙata na game da a yanke shawaran. So da shi abin da nake da amfani ke nan da shi wajen yanke shawara nakan zauna nayi tunani kuma sosai. Inga abu kaza ne ya dace, abu kaza ne bai dace ba, abu kaza ya kamata ayi abu, abu kaza ne ya kamata ba'ayi ba. So wannan bayanin shine a takaice na yanke shawara da nakeyi akan maganan aiki. Na gode.

Eh wannan tambaya da kuka mun kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh ina zuwa aiki lokaci daidai ina zuwa aiki a lokacin da ya kamata sabida damu a wajen aiki ma idan ka yi latti ba ra'abar ka ma ka shiga ba dole komawa da kayi. So shi ya sa already ya riga da ya bi jiki ya bi al'ada cewa kawai duk time ɗin da ya zama wani time ɗin aiki ne za ka je akan lokaci ba tare da wani ɓata lokaci ba. Kuma dama a rayuwa ma bai kamata ace kana zuwa lokacin aiki wanda ba lokacin da ya kamata ka zo ba. Wannan abun kamar zalunci ne ko cutarwa ne tunda ana biyan ka hakki kuma an ɗauke ka aiki to ya kamata ka dage ka kwantar da hankalinka ka ci gaba da yin aikinka yanda ya kamata. Bai kamata ka yi abun da ba shi ba ne. Ya kamata ka je akan lokaci ka yi aiki tuƙuru ka dage don fito da martaban kanka da kuma martaban wajen da kake yin aiki. Sabida a wajen aiki kamar amana ne aka baka amana kuma ana baka amana ne don anga zaka iya rike ta. Idan ba za ka iya rike ta ba to sai ka ajiye musu ka bari haka. So don haka ni na kan yi iya bakin ƙoƙari na wajen riƙe amanar da aka bani wajen kyautatawa da tsari kuma na gobe ya kamata in na ga ya kamata in dinga zuwa akan lokaci ba tare da wani tangarɗa ko na ɓata lokaci ba. So wannan bayani shine a takaice da fatan za ku karɓi wannan bayani da nayi na gode.

Eh, wannan wasan, wannan wasa na tsallake igiya. Kana iya tsallen igiya? Muna kiranshi da Hausa dundun raggob. So inayin dundun raggob sosai, ina kuma tsallake igiya sabila da wasa ne ai na motsa jiki wanda kaima kana yi kanajin daɗi. Dakaji in kanayi kana samun natsuwa kaman kana yin exercise ne. Exercise kuma a rayuwan ka na ɗan adam yana da dama na hali ko yanda zai rage maka kitse ko cututtuka da suke jikinka dai. So ina, ina, ina yin tsallen igiya sosai da sosai sabila da tsallen igiyan yana taimaka mun wajen rage ƙiba da nake dashi da kuma motsa jiki da nake yi da shi. So duka yana taimaka mun don haka ina yin tsallen igiya sosai. Muna kiran shi dundun raggob da Hausa. Shine sunansa. Da fatan wannan bayani ya gamsar da ku. Na gode sosai, na gode.

Eh, ah wannan tambaya kun yi kana tara tsabar kuɗi, eh ina tara tsabar kuɗi kai sosai ma ai tara tsaban kuɗi mu a Afirka nan ba wani abu bane. Kamar a ta yankin Turai ne sune kamar is prohibited kana taran, tarin tsaban kuɗi ko wani abu makamancin haka. Amma mu a nan Afirka ma wani ma bai san bank ba, wani ma bai san online ba, wani ma kwata kwata bai san intanet ba. So don haka me ya rage shi in ka kai masa kuɗi ma ka ce ba ka account number ka tura masa sai yana kallon kamin ka zage shi ne. Abin da suke yi shine tara kuɗi a ƙasa, kawai ban gishiri in ba ka manda abin da muke ce masa. Idan kana son kuɗi ko kana son kayansu dole kuɗi ne za a kawo musu cash ka miƙa musu shi, su riƙe shi a hannu su tabbatar cewa kuɗi ne kafin nan su ba ka kayanka ko su ba ka abin da kake buƙata a kan kamansu. Amma in dai a nan cikin gari ne, to in kana tara kuɗi ma ana ma kallon kaman wani baƙauye ne. Abin da aka fi so kai shi ne ya zamana, kana ajiye kuɗi a banki wanda zamani ya zo da shi da dai abubuwa makamancin wannan. So wannan shine bayani, ina tara kuɗi, ina tara tsaban kuɗi sosai ma.

So wannan tambayar da kuka yi, ya ku ke sadarwa a wajen aiki? Eh, muna amfani da sadarwa ta wajen ƙararrawa. Muna da kuma landline wanda connected ne kawai a cikin ofis. So duk wanda kaje so ka kira, sai dai ka ɗauki waya ka kira. So sadarwar mu muna amfani da shi ne ta hanyar waya ke nan zan ce. Waya, ta hanyar waya muke sadarwa a wajen aiki. Amma waya ɗin landline wanda yake ajiye ko aka masa register dama domin a cikin ofis ɗin ba wai handset kaman wanda yake a hannun ka ba. Ko ka yi tunanin za ka ƙira mutum wani abu makamancin haka. So shi ne don haka hanyar sadarwa da muke amfani da shi, muna amfani ne da landline. Landline shine abin sadarwar mu. So wani lokacin kuma akwai ƙararrawa. Shi ne bell ba, ƙararrawa muna yin amfani da ƙararrawa ma wajen isar da sako ko wajen calling attention na mutum idan muna aiki tare da shi nan gobe.

A to, wannan tambayar da kuka yi. Ka fi son kofi ko shayi? Eh, na fi son shayi mana. Kofi kan ayaba ne mai ɗaci kuma akan sha shi ne don, kamar ya warware ma jiki ko cire ma kasala ko ya hana ka bacci makamancin haka. So don haka, ni shayi ina shan shi ne for entertainment don na ji garɗi, na ji daɗi, na ji zaƙin da su suke ji. So don haka ni abin da na fi, so shine na fi son shayi fiye da kofi gaskiya. Kofi ni bai yi wani cika damu na ba sabila da ɗanɗanon sa ba wani ɗanɗano bane. In kana so dai ka ga, ka tafi da ni, ya zamana ka kawo min shayi na mai kauri tare da madara ya ji, siga ya ji, bombita ma ya ji. In da hali ma a sa farantus shima ya ji. So idan ka ba ni wannan, a nan ne za a ga farin ciki na. Za a ga jin daɗi na. Za a ga cewa, "Eh, wannan falalai yana son shayi" sabida da ni masoyin shayi ne. Idan ba shayi mai kauri, mai madara da waye ba, so ba kofi nake bukata ba. Sai dai in ce misali, ina bukatan Lipton da, da lemon tsami kawai. So shima idan na yi tame shi, yana making sense sosai yana taimaka mun. So wannan bayanin shine a takaici.

Kana iya duba nombar QR? Eh, scanner kenan. Ina iya dubawa sosai ma, sabila da yanzu yawanci abu ma QR scanner ne ai. Duk abun da zakayi ko zaka tura ko wani saƙo kake so ka isarwa, in dai kana son secret ne QR scanner shine abun da ake amfani da shi wajen yin scanning. Ko wani hanya mafi sauƙi wanda zakayi ka tura. So na iya amfani da QR scanner sosai, na iya kuma duba nomban QR scanner sosai. So abu ne wanda yayi ne yazo da shi, to kaima fa in zakayi kawai sai kayi amfani da shi, kayi yayi din. Don haka ina matuƙar amfani da shi. Ga matana ma hala tanaso zatayi muku magana, itama ta ɗan yi bayani sai kuji bayananta. Bari nagama sai in bata tambaya na gaba, itama sai tayi bayani, muji meye ita kuma ta zo da shi. Ita ma bayanin da za ta yi.

Ah, wannan tambaya da kuka yi na ji daɗin sa. Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Eh, ina amfani da app kala kala domin saƙonni. Ɗaya daga ciki akwai, ah, Message-- Messenger, na biyu akwai Facebook, na uku akwai Google, na huɗu akwai Twitter, na biyar akwai LinkedIn. So duka waƴannan abubuwa ina amfani da su wajen tura ko amsan sha-- saƙonni. Sanda a duniyar yanzu da muke yi ba duniya bane irin na da wanda sai ka sha wahala kafin nan ka samu a tura ma saƙonka ko saƙonka ya isa. Kawai kana aiki ne da waya, intanet ko kuma, ah, desktop kwamfuta ko laptop kwamfuta. Duk dai wanda kake amfani da su zaka iya tura saƙonka cikin gaggawa, cikin kuma mintuna kaɗan. Ya isa, ya isa gare shi, shi wanda kake so ma ya isa. Don haka wannan ba wani abun, ah, tada hankali bane. Abin da nake amfani da shi wajen app ɗin da nake amfani da shi don saƙonni sun haɗa Facebook, Message, ah, Twitter, LinkedIn da kuma TikTok ma har shi ma duka ne. Na gode.

Eh ana iya yin iyo sosai ma fito. Mu a ƙauyen mu ma muna da kogi, ruwa irin ne gudun nan. In ka shiga kuma in ba ka iya iyo ba ka ga ai za'a samu matsala kenan. So muna yin iyo sosai sosai muna fito. Akwai kuma rafi wanda ruwan yana tare amma da yawa ruwan. Sai ka shiga kuma yai ka ji ba za ka iya motsi ba in ba dole he ka yi iyo a cikin ruwan. Kana fito a cikin ruwan kafin ka ji daɗin ruwan amma in ka tsaya a guri, eh cak zaka ji ka takura amma in kana fito za ka ji daɗin ruwan sosai. Sannan kogin ma shima in ka shiga in ba ka fito ba za ka ji daɗin ruwan ba amma in kana iyo ɗin. Mu da Hausa muna ƙiran shi fito kenan muna yin fito da hannayen mu tare muna yi dabbobin mu kamar agwagi suma haka idan suka shiga ruwan rafin suma zakaga suna yawo a kan ruwan suma irin fiton su kenan da suke yi. Wannan shi ne a taƙaicin bayanin iyo da muke yi. Muna iyo sosai a cikin ruwa wannan shine mungode.

Da wasanni, ai akwai wasanni kala kala. Akwai wasan ƙasa, akwai wasan gudu, akwai hawa bishiya mu duka wasa ne. Sannan kuma akwai irin kaman su haka ana taru 'yan mata haka yara suna taruwa su yi gaɗa. Shi ma mu duka muna kiranshi wasa ne, a yi tambo ne, a yi miye miye. Duka dai ga wasanni kala kala. Ko wanne de yana sa nishadi in kai daka ji daɗi. Shi ma kuma wasa ne haka irin wanda muke yin shi mu a nan ƙasashen mu na Najeriya. Muna da wasanni kala kala. Akwai wasan gada, akwai wasan hawa bishiya, akwai lilo da muke yi a kan bishiya, akwai tambo. Muna yin wani wasa mu ana ce masa carabke, duka wasa ne muke taruwa muyi da yara 'yan uwan mu. Muna wasa da yawa sosai wasa masu daɗi. Akwai wasanni kala kala wanda muke yi a nan mu ƙasan mu Najeriya.

Eh ai kuwa wannan tambayar da kuka yi tambaya mai matukar kyau ko mai matukar jin daɗi gareni ni personally. Kana jure barkono mai yaji? Eh kwarai kuwa ina jure barkono mai yaji, sabida da barkono mai yaji a wajena kusan shine daɗin rayuwa ma entirely. Duk wani abinci da zaka bani in ba ka sa barkono mai yaji ba bana jin daɗinsa. Duk wani abu da zaka bani na ci in ba ka sa barkono mai yaji ba bai ya burge ni. Duk wani abun da zaka bani na sha in ba ka sa barkono mai yaji ba ba ka burge ni. So abun da nafi so a abinci shine bayan ka mun abinci, ka dafa mun shi, ka sa yaji a ciki wajen dafawan. Sannan separately kuma idan ka tashi kawo mun abincin ka sake kawo mun wani yajin a gefe. Wanda idan na ji yajin da yake cikin abincin in bai mun ba sai in ɗauka in ƙara wannan yajin da ka kawo mun shi a gefe. So hakan yakan sa ni nishaɗi. Haka ko da nama ne idan aka soya ko aka dafa ko aka gasa ko ma aka yi maye ne dai da shi ina buƙatan a ce na samu yaji a gefe wanda zan na dondana da shi. Sabida da duk wani tsoka da zan kantaro guda ɗaya inna dangwala yajin nan na tsoma shi a cikin bakina. Ba ƙaramin santi nake ji ba, ba ƙaramin daɗi nake ji ba. Ina matukar jin daɗi haka. Haka ko da shayi ne ka kawo mun yajin da nake so a shayi shine yajin ginger, citta kenan. Idan aka barbaɗe yajin citta a cikin shayin to yakan mun daɗi wanda ya bambanta daɗin da ace babu shi cittan a ciki. Don haka shi yasa ni na gani masoyan yaji ne gaskiya. Ina matukar son yaji ina kuma ta'ammali da yaji sosai. Sabida da yaji yana sanya ni nishaɗi, yaji yana sanya ni jin daɗi, yaji yana sanya ni naji daɗin abun da nake ji din nake ci din fiye da in babu yajin a ciki. Domin in babu yajin a ciki kawai in ka bani za ka ji zan, zan ji kaman ka bani irin kawai wannan ka bani abu, abu lami salam babu daɗi, babu wani spices, babu wani abun da zai sa ni ya ɗago mun cewa eh lalle na ci abu me daɗi. So yaji ina son yaji ina kuma ta'ammali da yaji sosai. Sannan kuma ina son yaji. Kuma akwai wani research ma da na ga China suka taɓa yi a kai cewa duk wanda yake yawaita cin yaji ko yake yawaita cin ƴaƴan barkono to yakan yi tsawon rai fiye da wanda baya ci. To da ke ni sahibul yaji ne. Sanadiyan wannan research din ma he ya ƙara mun ƙaimi da ƙara mun so da kuma ƙaunan yaji. Domin yaji yana da daɗi, yaji abun so ne, yaji abu ne mai garɗi, yaji, yaji, yaji na gode.

Eh wannan tambaya da kuka yi kana da katin kasuwanci? Eh compliment card kenan kuke magana? Eh ina da katin kasuwanci, sabida da katin kasuwanci ba ka cika cikakken ɗan kasuwa ai sai kana da katin kasuwanci. Tunda duk wanda in ka je haka kuka ƙulla kasuwanci ko kuma kake so ku ƙulla kasuwanci in ya ce bani business card ɗinka dole zaka ciro ka bashi. To don haka ni ina da katin kasuwanci in dama a ce wannan program ɗin da kuke yi ɗin ana iya ɗaukan hoto haka ko wani video recording na a muku sharing, da duka na nuna muku. Ina da katin kasuwanci na mai ɗauke da address dina, da sunan kamfanina, da number wayana da du wasu bayanai na kasuwancina dai yana jikin wannan katin. So idan na ɗauka katina na baka ba tara ma da he ka tambaye ni ba in dai ka duba katin ko ka karanta katin zaka samu dukkan bayani ko kuma dukkan wani abu da kake neman sani game da ni zaka gan shi a jikin katina. Wanda kuma hakan yana ƙara sa kwanciyar hankali da natsuwa gashi abokin kasuwanci ko abokin cinikayya. Idan ace ka you are well regulated, well organized kana da abin da ya kamata, ba ka da problem, ba ka da hayaniya sannan kana ƙoƙarin tsayawa akan magana ɗaya, kana ƙoƙarin kyautata mu'amalarka da jama'a, zaka gaba ka daga problem. Amma idan ka zo ah client ɗinka ko kuma ace abokin cinikinka ya gan ka ya tambaye ka cewa ina katin kasuwancin ka yake? Sai ka tsaya kana masa kame kame ko kana dibi dibi to nan zakaga zai iya in da ya yi niyyan baka wani opportunity ne ko ya yi niyyan wani alaƙanta kansa ko ɗaura juna tsakanin ku kuyi wani kasuwanci. Idan misali na miliyan ɗari ne to sanadiyan da ya ganka you are not well organized baka zama standard businessman ba sai yaga ya fasa, sai ya ce kai dama yana so kuɗan yi business ne na miliyan ɗaya kaza kaza kaza to don haka gashi. Amma in ya gan ka well organized ba well decorated kana cikin daidai da komin abubuwan ka da kake kanayinsa bisa ƙa'ida, za haga ya amince da kai hundred percent zai iya daukan wannan hundred million ɗin da ya zo don kuyi kasuwancin ya baka. Sabida da me? Sabida da duk wani abin da yake nema a wajenka ya samu, duk wani karisma da natsuwa da kuma riƙon amana wanda ya, ya kamata ace yana mu'amala da shi ya gani a tattare da kai to zai yi coordinating ya sama ku yi wannan business ɗin tare. So wannan bayani da zan muku game da katin kasuwanci shine a takaice, eh tabbas ina da katin kasuwanci kuma ina amfani da shi sosai. Kuma wannan katin yana girman mo, yana kankaro mun girma da daraja da kuma inganta kasuwanci na da mutane suke yi. Nagode sosai da wannan bayani.

Wannan tambayar da kuka mun na ji daɗin sa sosai. Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Ina kiyayewa sosai gaskiya, sabida password ɗin ka a yi ko pin ɗin ka ko abubuwa na sirri na ka, ya kamata ka ɗauke su da sirri. Ka kyautata su, ka mutunta su, ka adana su, ka yi kifin ɗin su wanda secret ne. Tun da an riga da an ce kalma ne na sirri to ya kamata ya zama abin sirri ɗin. Kaman ni yanzu password ɗina da pin ɗina bayan matana ni duk duniya babu wani wanda ya sani kuma. So ina ƙoƙarin kiyaye privacy na game da ba ka san me zai jiye da wa ba, ko ba ka san waye masoyinka ko maƙiyin ka na gaskiya ba. Dole sai in kana kiyaye wanda kar mutum ya yi amfani da kalman sirrin ka, ya jiyo cutar da kai. Ko ya shiga ya kwashe ma kuɗi ko kuma ya shiga ya ma wani abu daban wanda ba shi ba ne. So shi yasa nake kiyayewa sosai, nake kuma riƙe kalman sirri na, nake kuma adana shi a inda ya dace. Bana kuma exposing ɗin sa yanda za a ce ba ni kaɗai ba ne na sani ko ba ni kaɗai ba ne nake amfani da shi. Sabida a rayuwa da muke ciki yanzu scammers da ƴan yahoo sun yi yawa wanda suna cutar da mutane sosai. Kaman wani case ma da na gani, wani ne ya sayi waya da ya sauke, wani ne ya siyar da waya. Bayan ya siyar da waya sai ya manta bai log out na account ɗin sa a kan wayan ba. Kawai shi kuma wanda ya siyo wayan, sai ya yi amfani da wannan daman, ya shiga application ɗin. Shi wannan wanda ya siyo da wayar, ya yi transfer ɗin over one hundred and fifty thousand dollar. So wannan case ne babba wanda aka tayi a diyan har sanda police suka shiga ciki kafin na aka yi recovery wannan kuɗin. So don haka katin sirri yana da matuƙar amfani naka ka kiyaye wajen ajiye shi da ɓoye shi Nagode.

Eh, wannan tambayar da kuka yi kana zama kan gwiwa to ban fahimci ku ba ai Ya za'a yi a zauna a gwiwa ma entirely tukunna. Gwiwa dai na san abin da ake yi da shi shine kneel down. In ba kneel down ba, ni ban san ana zama a kan gwiwa ba. Don haka in ma wani irin zama ne ko ma wani iri ne kuke magana, to bana zama a gwiwa kuma ban san ya ake zama a gwiwa ba. Wannan amsa shine a takaice da zan ba ku da fatan ya gamsar da ku amsan da kuke nema. Na gode.

To ina kake ajiye makullan ka? Makullai wane iri? Makullai na gida, makullai na mota, makullai na shago ko makullai na ofis? Shine ban san wane makullai kuka dauka guda ɗaya ba. To mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya na muku bayani. Makullai na gidana suna nan a farandana a saman wani corridor a wajen nake maƙalawa. Sabila da wani lokacin in zan tafi aiki, matata ma za ta tafi aiki to idan za mu fita za mu bar gidan babu kowa, mukan maƙala key ɗin gidan a saman corridor na gaban gidan ke nan. Yanda idan ni na riga ta dawowa zan ɗauka na yi amfani da shi. Idan kuma ita ta riga an dawowa za ta ɗauka ta yi amfani da shi. Don sai makullan mota. Makullan mota kuma nakan tafi da su ne. Tunda kullum ina amfani da ita ne nakan shiga ina kunna na fita ina je ofis in sa a kan bencina bayan na tashi kuma in ɗauka da kan bencina in zo ina dawo gida in sa a kan dress mirror na, na ajiye. So bayan wannan na ofis ma haka. Na ofis nakan ɗauke shi in sa shi a cikin mota in dawo gida. Idan na dawo gida in shigar da shi cikin daki. Idan kuma na zo fita in fitar da shi. So wannan bayani shine a takaice.

Eh to, eh tambayan da kuka yi yaushe kake cin abincin dare? Eh ina cin abincin dare around eight to eight thirty shine time ɗin da nake cin abinci. Ah that's ƙarfe takwas da rabi ko ƙarfe takwas shine time ɗin da nake cin abincin dare. Kuma abincin daren bana cin abu mai nauyi ko wani abu mai tauri wanda idan naci in na zo kwanciya ze dame ni ko kuma ah lungs dina ko kidney ɗina su sha wahala wajen tace wa ko digestion ɗin abincin a cikin ciki na. To shiyasa nake neman abu light very light irin kamar misali su snacks haka da ɗan coffee ko tea ka sha da shi shikenan ka kwanta. Amma duk irin abinci su tuwo, su wake yana da illa ga jikin ɗan adam ace in ka ci kawai ka zo ka kwanta ba tare da ya narke ba ko ya zazzage a jikinka. So ina cin abinci ne da ƙarfe takwas zuwa ƙarfe takwas da rabi shine right time da nake cin abincin dare. Na gode.

Eh, ina kunna candle a gida sabila da, da candle din muke haskawa idan babu wuta ko waje da duhu. Mukan kunna shi, mu sa shi a falo, sannan mukan kunna shi mu sa shi a uwarɗaki. Mukan kunna shi dai mu sa a duk inda ma za mu zauna mu yi hira tare da family dina. Sabila da candle yana taimakawa sosai fiye da wani abu da muke kiran shi fitila. Fitila irin namu na da wanda ake amfani da shi wajen sa masa kerosene. In an sa masa kerosene sai a kunna shi. To in an kunna shi nan akwai wani baƙin hayaƙi da yake fitarwa wanda wannan hayaƙin yana cutarwa. Amma candle kuma ba, candle baya da wannan hayaƙi na cutarwan, sai dai ya haska ma waje kuma shi yana dissolving kansa. Duk time ɗin da ya gama cin jikinsa in ya ƙone, shi ke nan sai ya mutu. Amma shi fitila fa. Idan har kerosene ya gama zuƙewa, to fa zai fara cin shi lagwani ɗin ne har ya zo ya ƙarar da lagwani ɗin. So don haka ni ina amfani da candle sosai da sosai.